Eh ina iya duba lambar QR kaman a waya in aka aika ma mutum lamba na QR sai ku gan na duba abun kuma sai na sa a wayana. Kun sannan lambar QR ana amfani da shi kaman ace a haɗa wani, wani waya da wani waya.

A'a a wurin aiki na bama sa uniform amma na tuna lokacin da nake makaranta a shekara goma a'a na na dai tuna dai amma dai muna sa uniform lokacin a makaranta to wallahi ina son sa uniform. To yanzu dai a wurin aiki na bama sa uniform sai dai ace muna kaman kalan ranan kama ace ran litini ranan litini sai ku ganna sa sai ace muna to ku sa farin kaya ranan litini kenan.

To ni mai iya aiki ne kuma ina son in yi aikina dalla dalla. Bana son wai ace wai ina aiki sai ogana ya ce akwai matsala. To in zan yi aiki, in zan kammala aikina ko to sai ku ga na yi da kaman da safe zan je aikina. Zan tabbata wai na yi aikina kafin oga ya zo. Saboda in oga ya zo ya aika mini yi abun da zan yi, ina da lokaci. Bana son ace wai ogana ya yi min masifa lokacin aiki.

To kamar yau ina jin damuwa sosai. Yau akwai abin da yake dame ni. Baba na ba lafiya. Baba na na asibiti. Anyi mai aiki a ciki. Eh anyi mai aiki a ciki kuma da baya. Ba yi da lafiya to wallahi abin yake ta dame ni. Amma abin da na ke yi a lokacin da ina da damuwa shi ne zan zauna shiru. Ina zama shiru in abu ya dame ni sai kuga na zauna shiru ina ta tunani.

To ni ina kwana da dare bacci kenan ko, ina kwana idan na gama aikina duka a rana sai kuma nayi bacci da dare. Da dare nake bacci in naje aiki da safe kuma da rana muka gama aiki, na dawo gida na dan yi aiki a gida, kuma sai naci abinci kuma se na ɗan yi taɗi da mutane kamar iyalai na, na yi taɗi da su, se ku ga na je na yi bacci da dare ɗin nan. In na tashi da safe kuma in wuce aiki amma bacci? Da dare na ke bacci to wani ran- lokaci kuma ina bacci da rana, eh, kamar in ba aiki ba?

To ni dai ina amfani da su kayan waya kaman apps sosai kaman Instagram ko ina amfani da Instagram, ina amfani da Twitter, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook. Eh ni na fi son Instagram gaskiyan kenan. Na fi son amfani da Instagram saboda zan gan kaya masun kyau, zan gansu ƙawayena da abokanaina a'u Instagram. WhatsApp kuma WhatsApp na yin magana da mutane, maganan waya da mutane nake amfani da WhatsApp.

Indan baƙo ya zo gidanmu muna karbe su da zumunci na ɗaya saboda a wurinmu ya kamata ace in baƙo ya zo wuranku ko littafi mai tsarki ya faɗi haka wai in dan baƙo ya zo wuranku ka karɓe baƙan nan da hannu ɗaya da yadda za ka karɓe dan wanka. To haka nake karɓe baƙo a gidana. Indan baƙo ya zo zan yi maku abinci mai daɗi, zan yi baƙu ruwa, zan ba ku kayan lemu, zan ba ku kaya masu daɗi ku ci.

To lokacin da ni yarinya ne, na tuna da abu da yawa. Na tuna da abu, na tuna lokacin da muna Lagos da baba na, da mama na ta kai ni makaranta. Da ta kai ni makaranta sai ina da wata kawa. To kun san har yanzu na tuna da ƙawa in nan. Har yanzu ƙawar nan na tuna da fuskanta. Wallahi haka na gan ƙawon a kasuwa wani rana, na kira sunanta kuma na san ƙawon lokacin da nake ƙarami fa amma na tuna da ƙawon yanzunnan. Ni lokacin da ina ƙarami bana manta da kaya.

Ai ai ai lokacin hutu ina shakatawa sosai wallahi. Lokacin hutu? Hm bari in gaya maku idan na samu hutu ina jin dadi sai kuga na shakata, na kwanta a ƙasa ina tashan lemu, ina son lemu sosai sai kuga ina tashan lemu na ina ta kallon fim na ina kalla fim, musamman Indian fim sai kuga ina ta kalla ina ta kalla ina jin dadi ina, ina shakatawa.

Sosai ma ina jin tsoron kwari. Wallahi akwai wani lokaci da ƙwari ya shiga mana masara, ya sake shiga mana wake. Kuma mamana wai ba za a yar da wake ina ba. Kun san munci ƙwarin nan haka a cikin wake kaa banji daɗi ba. Cikina ya murɗa mun ciki na ya murɗa. Banji dadi ba gaskiya. Mamana ta sa muka ci totun ranan. Ina tsoron kwari sosai. Ba na son in gan ƙwari a abinci na.

Lambar mu mai albarka shine lamba biyu. Eh ina son lamba biyu sosai saboda lamba biyu kowane lokaci na yi amfani da lamba biyu yana taimake ni. Lamba biyu shine mai albarka na. Ni ban san ma wani ba ko iyalin gidana ba amma ni lamba biyu shine mai taimako na. Lamba biyu wallahi yana taimako na sosai kuma da lamba ɗaya. Ni ne ɗaya ina kiran kaina lamba ɗaya sosai. Ina son lamba ɗaya.

Eh ina buga rubutu da sauri idan na fara rubutu za ku gan kamar kwamfuta ne na rubutun. Wallahi bari in gano ku idan na fara rubutu ko to za ku gan kamar kwamfuta ne suka ina tayi ina tayi ina tayi ina rubutu da sauri. Ni na iya rubutu da sauri akwai wani lokaci da ina makaranta sai malamana ta ce wa zai iya mun rubutun nan da sauri na daga hannu? To ni na yi mata rubutun nan da sauri ta ji dadi na. To tun lokacin malamana na son ina yi mata rubutu.

Eh ina bin ka'idojin da aiki doka kenan ina bi. In aka ce mun abu aiki abin da zan yi kenan. In aka gaya mun wai kar wani ya kawo abinci aiki to abin da zan yi kenan. Bana kai, bana yadda wai ace ban yi abu mai kyau a wurin aiki ba bana yadda. In malama na ko ogana ya ce to ki yi wannan abun to shi zan yi. Ni ina bi ka'idojin na aiki wallahi bana son wani ma yayi mun masifa. Wallahi in anyi mun masifa bana jin daɗin jiki na.

A gidanmu muna da madubi, madubi sosai. Eh muna da madubi kaman guda goma. Muna da shi a wurin zama, muna da shi a ɗaki kowa na ɗakin shi a gidanmu. Baba na ɗakin baba na akwai madubi, ɗakin mama na akwai madubi, ɗaki na kuma ni ba akwai madubi a ɗaki na, ɗakin ƙanuwata akwai madubi, ɗakin yaya na akwai madubi, ɗakin kuma yarinya na akwai madubi.

So ace dai ina kallon wayana kamar dai yau ban iya kirga ba wallahi. Ban ma san me zan faɗi ba, ban iya kirga ba. Bari in yi tunani in gani. Ina dai kallon wayana kaman ace kowanda lokaci. Wallahi kowanda lokaci ba zan ma iya bada nan ba ba. Ba zan yance tog shi yanda nake kallon wayana ba wallahi. Ban iya bada nan ba ba. Ba zan yi karya ba.

Eh ina ajiyan kwafin bayanan mu wallahi ni a wurin aiki ne nake ajiya kayan nan. Komi da kome da mutane za su bamu ni nake ajiya musu kayan, ni kuma mutane na so su bani ajiya sosai. Ma in ka bani ajiya kun gan nayi muku taimako na ajiye muku kaya da kyau. Ni ina da tsabta kuma ina da makome kyau. Ina ajiye kaya sosai bana yadda a ce wani ya bani abu ban ajiye kayan da kyau ba.

Irin nama da na fi so shine naman kaza amma ina cin naman shanu ina cin naman akuya ina cin naman a'a bana cin naman alade gaskiya bana cin naman alade kuma bana cin naman kare to ni naman kaza naman shanu da naman akuya irin namomi da nake so kenan in wani ya bani nama da ya fi wannan uku da na kira muku wai nake so to ba zan ci ba gaskiyan kenan ba zan ci ba.

Yaya nake ajiye takardun aiki koh to? Ni ina ajiye takardun aikina da kyau. Muna da wani tebur a wurin aiki da yake da kayan ja wa. To wurin sai goganna ja abin sai nasa takardun aikin mu a wurin. Kamar lokacin da nake koyarswa a wani makaranta, ni malama ce a wani makaranta. Ina da wurin da nake ajiye takardun yara. Ko wanda yara da na koyar da su sai kuga na dauka takardun na ajiye a cikin wurin.

Ni ina da ƙaramin murya, tun nake ƙarami yanzu ni shekarana ba kaɗan ba amma muryana sai mutum ya ji kamar muryana muryar ƙaton mutum ne. Muryana ba na ƙaton mutum, muryana eh sai mutum ya ji kamar muryana na ƙaramin yaro ne. Amma muryana ba na ƙaramin yaro ba ne, muryana na ƙaton mutum ne. Ina magana da kyau amma a ce dai ina magana a hankali saboda ni na mace ne kuma ya kamata a ce muryana yana tafiya a hankali.

A'a bana shan ruwan 'ya'yan itace ina ma zan gan shi. Wurin mu ma to shi na ma bai yawa ba gaskiya. To ina zan gan 'ya'yan itace har in sha 'ya'yan itace? Bana kani wallahi kuma ba zan yi karya ba bana sha. Kuma ban tuna ko na taba sha ba gaskiya ba zan tuna ba. Amma akwai wata ƙawa na da ta ce tana shan ruwan, eh ruwan 'ya'yan itace ko wata ƙawa ta ta ce tana sha.

Idan zan dafa kwai na, ina soya ne. Soya kwai nake so, shi nafi so. In kamar zan ci kwai, na haɗa kwai da taliya. Ooh! Kwai da taliya na da daɗi sosai. Kwai da taliya ko akwai daɗi. Sai ku gani ina ta wucewa da kyau, ina ta wuce bakina da kyau. Ina son kwai da taliya sosai kuma ina son kwai da doya. Eeh, kwai farin in dafa doyan ko sai in soya kwai ɗin sai in haɗa za ku ga yanda yayi daɗi. Kuma ina cin kwai da shinkafa amma ba kowane lokaci ba. Ba na son shita kowane lokaci.

A wallahi kusa na tuna da lokacin da nake ƙarami. A ba kusa na suna da ƙarami na. Lokacin da nake ƙarami sai kaga dukan mu a gidan mu, ha da baba na da mama na sai muka fita waje, kowa ya sa taburma a waje, kowa ya kwanta muna kallon, muna kallon wutan dare. Amma yanzu da na yi girma to ya daɗe a ce ma in je waje sai ina ta kallon wutan dare. Gaskiya mutane sun canja, duniya ma yana canju. In ba haka ba me zai sa ma a ce ma yade ina kalla wutan dare?

Eh ina yin aiki bayan lokaci amma ba kowanda lokaci ba. Kamun ace in aiki ya yi mana yawa a wurin aikina ko so za mu yi aiki bayan lokaci da ya kamata ace mun je gida sai kukan muyi aikin din. Kamun jiya wallahi nayi aiki bayan lokaci. Na dawo gida karfe kaman karfe na a karfe biyar na dawo gida haka mata ace na dawo gida karfe uku.

Na fi son zama a birni. Kauye ba zan iya zaman kauye ba gaskiyan kenan ba zan iya ba. Na fi son zaman birni, na fi son wurin da zan gan mutane, wurin da zan iya fita, wurin da kuma zan iya tuka motona da kyau. A kauye hanyoyin ba kyau. Kun gane ƙo shiya sa ba zan iya zaman kauye ba. Hanyoyin kauye gaskiya bayi da kyau in kana da mota kuma kana kauye ya za ka yi? Kauye ma ba asibiti masu kyau.